Kana buga rubutu da sauri? A'a bana buga rubutu da sauri, ina rubutuna a hankula a hankula nida ɗan ƙulluɓu tuna.

Wane launin bangogin su ke? Bango gi bango akwai milk, sai chocolate di, ga su nan dai akwai something like maroon.